Abincin da na fi so shine shinkafa da wake. Na fi son shinkafa da wake sosai ba ƙadan ba, domin tun ina yarinta ma na ke son shinkafa da wake. Ba dan komai ba, saboda wake yana gina jiki protein ne. Sannan kuma shinkafa, shi kuma carbohydrate ne. Shiyasa nake matukar son shinkafa da wake. Da kuwa abincin da nake so amma asalin wanda na fi so shine shinkafa da wake. Abincin wanda take gina jiki sannan kuma shinkafa da wake ya kasance mai yaji da man gyada da magi kuma asamun mai miya. Wannan abincin shine asalin abincin da na fi so a rayuwata. Sannan kuma akwai abincin da ko bayan shinkafa da wake suna matuƙar mun dadi kuma suna burge ni idan na samu, idan na same su kamar, waina, waina mai siga. Idan na samu waina wanda aka chi shi da siga, wanda aka yi shi da siga sannan kuma da miya mai dadi. A gaske yan daga cikin abincin da shi ma na fi so. Domin shi ne na biyu a cikin abincin da na fi so a rayuwata. Sannan kuma gaskiya idan na ci su suna matuƙar sa ni nishaɗi kuma ina jin daɗin cin su domin suna sa ni cikin farin ciki. Idan na ci shi ina jin daɗin cin su kuma suna ƙara mun ƙarfi a jiki. Duk lokacin da na same su gaskiya bana haƙura wajen ci nsy.